Eh ina amfani da matashin wuya saboda samun posture mai kyau. Muna amfani da shi to kasan saboda wurin saita wuyan mutum. Ciwon wuya ba ƙaramin ciwo bane, abune da zai hana ka daga maƙogwaro, girki ko rashin cin abinci da kyau.

To jakabde na kuɗi ni de nafi jin to sai dai amfani da wallet. Ita yar ƙaramar jaka kenan da ake sa, ƙanana-ƙananan abubuwa masu amfani kamar su ID card su, um, complimentary card sa katin nuna kai waye kenan sai ɗan kuɗi. To launin nawa de bai wuci korewa ba.

Gidan danganta dai bai yi kam-- bai, bai, bai wuci ka san irin, eh, lafazi ko ace lugga da za ka bi abokin kasuwanci ka yi magana ba. Shi abokin kasuwanci mutum ne da, eh, atmosphere ko ince yanayin da ka ba shi, yadda ka mai magana, manners of approach ɗinka, yanayin magana shine zai bashi kwanciyar hankali yayi kasuwanci.

A'a, ba kullum ba ne, sama sama dai lokutan sanyi ko lokutan da kake sa takalmi sa huɗuka ko shiga duka ake kiran takalmin da zaka zira ƙafa shige, to ka ga ya zama dole sai an sai an sa safa ko kuma idan aka sa takalmi mai igiya saboda ƙafa ka ƙafa yayi ciwo da kuma ka yi zafi saboda maka warin takalmi.

Eh akwai WiFi, akwai WiFi saboda iyalai su samu na amfani da gida. Sananne kuma ina da na aljihu da in fita zan yi, zan fita da shi su kuma suna da na ajiye wa gida. Akwai WiFi saboda amfanin iyali. Kullum a zo a ce maka ka kawo kuɗi a sa, a sa data to ƙaroshi kuma wannan abu ne da ba za ka so kullum ka na yin abu ɗaya ba. Ban da ka sa ka ajiye su yi amfani da shi duk lokacin da suka ga dama amfani da shi kai kuma hankalin ka ya kwanta. Eh akwai shi kuwa an ajiye musu kuma ni man na da na aljihu.

To bangon gidan de babu fenti, ba fenti wanya sai dai an ƙayata shi da abubuwan, abubuwan ɗaukan ido sosai. An sa abun da mutane za su ji dadi. To yanzu zan kira fentin masu jince mai ɗan jajjajajja, mai ruwan toka-toka, mai ruwan lemu-lemu saboda an, an cuɗa shi ne an yi abun yanda zai ɗauki ido. Haka aka yi.

To shi kasuwa ay ba wurin abu zuwa, abun zuwa siyan abu guda ɗaya ne. Akan sayi kayan abinci, kayan sawa, kayan marmari ba abin da ba a siya a kasuwa kuma kasuwa ma iri iri ne. Kasuwan yanar gizo ce ko kasuwan da za ka je ka shiga ka duba ka siya ka bada kuɗi ne.

To, shi dai wannan tambayan na ku bai yi saiti ba. Saboda tambayan yana cewa ina ajiye kwafin bayanan ku, abin da ya kamata a ce mai bi kuna nufin kuce ko ni ina ajiye katin bayanai. To, in dai har haka okay ni to ajiye katin bayanai kuma ya yi abu ne da ya kamata a ce. Saboda ni yanzun nan komai na yi, ina da tabbacin na ajiye shi a inda ya kamata kuma na ga na yi abin da ya kamata da shi. Ina da ba zan ce shaida ba. In ce dai kana da, eh shaida haka ne za a yi cewa shaida kana da abin da zai tsaya maka kaman ko evidence ko mene. To su kuma katakan bayanai ai abu ne da za su nuna eh abu haka ya faru. Abu haka ya faru rana kaza, lokaci kaza, wuri kaza, tsakanin wane da wane abu kaza ya faru. Abu ne da a kowane lokaci. Kaman shi katin bayani ma na siyan abu. Kaman a ce, eh shi, eh shi wannan mene ne, eh abin sada zumuntan na hannuna yanzu. A ce bani da katin bayanan shi sai wani abu ya faru ko wani ya ɗauke shi. Na zo na ce na wani ya ce na shi ne. Gashi ya goge abubuwan ciki balle a ce game shi. Sai aka ce to ka je ka kawo katin bayanai ko ka kawo wani shaida da zai nuna fa wannan abun da ake magana yanzu fa ta ka ce. Eh, to yanzun nan ya za'a yi ka wanke kanka ka kawo shaida ka ce wannan abu ta ka ci.

To, eh shi rikici abu ne da in dai har to harshe da, da, da hakori ma suna samun rikici balle ma'aikata ko kuma mutane a wurin aiki. Tunda abunda za ai shine idan ya faru sai a nema babba ya shiga tsakani ya sasanta a ba juna haƙuri a ci gaba da aiki. Shi ke nan.

To don nishaɗi dai ni ina addu'a, na farko kenan. Na biyu kuma ina canja abincin gida. Na uku, ina kwasan yara a je wurin wasa, a yi wasa a kan abubuwan da yake aiwatar da ido a gidaje adawo gida.

Toh ni de na farko abincin da nisan ci daɗi ya danganta ga yanayi. Idan da daddare ne, irin snacks mai ɗan, eh ba mai nauyi ba, ɗan wasa masa-masa. Idan da rana ne, ni mutumi ne mai son tuwo ko sakwara. Toh in da safe ne kuma ko a sha shayi ko a sha kamu, ko wanne a cikin ni duk sansu nake yi. Indai kamun ne sai a ci shi da soyayyen doya kuma shayin ne sai a ci shi da soyayyen ƙwai, eh, fesasshen eh fesasshen ƙwai.

To, abin da na fi so na sha shine ruwa. Ni na fi son ruwa akan duk wani abin da ake sha. Ɗan gaskiya ina shan ruwa sosai. Ina shan ruwa bila adadi. Ina shan ruwa sha na gyidi. To ruwa, ruwa shine abin da na fi so duk wani abun sha.

Toh, 'yayan itatu ina son gwanda wanda ake kira papaya. Ina son kuma mangwaro wanda ake kira mango. Sannan kuma ina son gwaiba wanda ake kira guava. To su wa an nan su ne abubuwan da nake so a cikin yayan itace. Ina son su so, eh, fiye da yanda kake zato saboda duk abubuwa ne masu kyau kuma suna da amfani.

To, na farko ra'ayi a wurin aiki ya danganta ga irin zaman. Idan abu ne da aka riga aka yi, sannan kai ka duba ka ga ra'ayin ka bai yi daidai ba, shi wanda ya yi sai ka same shi a ɓoye ka ce mai gashi gashi. Idan kuma meeting ake yi aka kawo suggestion ka ga ra'ayin ka bai je daidai da shi ba, sai ka ɗaga hannu a ba ka opportunity sai ka ƙoƙarin ka fahimtar da mutanen cewa fa gashi gashi abun da ka yi tunani. In ba haka ba ne sai a ce ba haka ba ne. In haka ne kuma, sai a barka ka yi.

Oh, ni dai yanzu bana wasanni, dadai motsa jiki ne. Ina fita motsa jiki amma wasannin da za a buga a handset, daga ina buga na ƙwallo, ina buga na dambe, ina buga kowane irin wasanni na handset. Amma wasa dai yanzu ace gani, na je wasa haba. Sai dai mu fita da yara mu tura su zuwa wurin wasa su su yi wasa.

Eh ina son shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma kuwa. Saboda, eh, kamar ruwan kwakwa, ina shan ruwan kwakwa sosai. Eh ina shan ruwan kwakwa sosai ko ruwan lemu ko mangwaro da yaɗan nuna sosai ruwa-ruwa duk ina sha.

To ya danganta, idan ciniki ne na online wanda ake yi a cikin waya, sai in ya in sun buƙaci a video call sai a yi. Idan ba su bukata ba kuma su biya kuɗi a tura musu kayansu, kowa ya bi hanyarshi. Idan kuma abokin cinikayya ne na ido ido sai yasa lokaci a haɗu a je a yi ciniki a saya da siyarwa kowa ya wuce.

To ni dai gaskiya angode Allah ina amfani da hagu da daman duka. Duk wani abun da zan yi da hagu ina yin shi da dama duk wani abun da zan yi da dama ina yi da hagu. Eh kuma ba wai akwai guda ɗaya da na fi san yin amfani da ba dukansu biyu. Duk wanda ya zo a lokacin sai a yi rubutu koma miye ina yi da duka biyu.

To, ƙarshen mako dak lokacin ne da za a bibbiya a game da aka yi a makon mai kuma za a yi a makon da za a shiga, sai a duba in akwai kuskure a gyara, in abu ne kuma da za a ci, ya yi godiya kafin da ya fara sai a yi godiya.

To, an samu kuskure saboda ni bana jin kiɗa. A da na ji kiɗa, na haddace kiɗa sai dai sabon kiɗa bai fito ba. Amma yanzu gaskiya ni na daina jin kiɗa. Na daina kwata-kwata, na cire kiɗa a, a abubuwan da nake ji.

Sau nawa? To ai ni ina ji ma in za ai tambayan sai dai ace sau nawa ne ba na amfani da intanet. Ai kowanne lokaci ni na cikin intanet. In akace sau nawa ne bana amfani da ita sai in ce ko watakila sau ɗaya a rana ko kuma ƙasa da hakan in ba haka ba. Kowane lokaci ai ina amfani da ita ne. Ko wane lokaci ne kuwa.

Eh, eh ina son kallon faɗuwar rana. Sosan gaske ina kallo kuma ina son kallo. Indai dan ta faɗuwan nawa ne ko ina so. Ina kallo, ina son kallo kuma ina yawan kallo da ido, ido biyu kuwa.

Meye daftari kuma? Ni ban magana meye daftari ba, ban de in san ko ana duba ko ba ana duba. Dan ni ban ma san me kuke nufi da daftari ba. Saboda suna faɗi cewa wayanda suka muku tambayoyin nan ya kamata a yi riwiyu ɗin tambayan kafin a saki.

Hm sosai. Ina amfani dashi, sosai gaske ma kuwa. Saboda ai neman tsaro ne, abu ne da zai kare ka daga sauro. Daddare in da ka yi flitin ka yi feshe feshe, za ka zo ka ji ɗayan biyu, to ka ga idan kana cikin net din sauro ai ka huta.

Ina amfani da, eh ina amfani da shi sosai. Ina amfani da kunnen waya sosai. Ina amfani da shi, ina amfani da Airpod, ina amfani da earpiece, ina amfani da kunnen waya. Eh ina amfani da shi. Amma ya danganta ne ai ga bukatun ka.

Eh ana kunna wa, musamman in waya ta na yi mata don sauƙaƙasa ko wani abu ko kuma ka kunna idan kana caji, saboda in waya ta cika, ya daina caji. Kar, ya ci gaba da caji ya ɓata batiri. So muna amfani da shi sosai. Muna amfani da shi.

Ajiye makullai kuma ban gane ajiye makullai ba. Makullai kuma name, hmm? Makulli ne na wani asusu? A'a, makulli ne na mashin. A'a, makulli ne na mota. A'a, makulli ne na wurin aiki. A'a, makullin gida ne wani irin makulli dai to.